A na fi son fensir, eh wajen yin aiki fiye da biro, eh kamar fiye da alkalami ko wani abu. Dubu muna aiki da abu biyu ne, ana da fensir da biro. So biro ana yin aiki da shi ne a babban matsayi, fensir ana yi da shi a matsayin karami.

Eh muna ba da ra'ayi a wajen aiki, kamar aikin da muka fi so wanda ya fi mana kyau, mukan iya ba da ra'ayinsa. Mun fi ba da ra'ayi a irin wannan abubuwa.

Mafi muhimmanci a ɓangaren abokantaka takan iya kamawa ga akwai bada shawarwari ga taimakake ne juna wajen taimakawa mutum ta wani ɓangare wanda zaka iya taimaka mai wanda shi ba zai iya yi wa kansa ba. So wannan yana da muhimmanci a.

Eh abinciccikan da suke sa da, eh nishaɗi wanda na fi ƙaunarsu gaskiya. Na ce akwai sakwara sannan akwai shinkafa da miya haka. Ina ƙauna irin waɗannan abinciccikan. Naka iya cin su da yawa. Especially ace acikinace akwai nama a cikin abincin.

Eh, ya danganta da albasar yanda take, wata tana sa kuka wata ba ta sawa. Akwai me yaji me ƙarfi amma ni bai cika sa ni wannan irin hawaye ɗinnan ba. Ban cika yin hawaye wajen yin yankan albasa ba.

Eh muna aiki da baseline. Ina fi yin aiki da mai Vaseline, wanda muke da shi a nan. Mai wajen mai shafawa ba, muna aiki da baseline ne dai gaskiya. Saboda yana da, ɗan mai ƙo san nan kuma baya lallata fata.

Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. Amma, in na samu in ban samu ba na kan iya tafiya a cikin ruwan a haka. Ba wani lalle ne sai na yi tafiya da lema a cikin ruwa ba.

Eh ina sauraron rediyo, ina sauraron ta saboda akwai program ɗin da nake son su dole sai dai in same su a rediyo. So ina aiki da rediyo idan hakan ta kama ina sauraron su sosai sosai.

Eh hayaniya bata mun daɗi amma yanzu inda nake gaskiya ba hayaniya, ba hayaniya. Bana son wajen da yake da hayaniya sosai sosai. Nakan iya barin wurin duk da na gan shi da hayaniya in kuma gun da ba shi da hayaniya. Saboda ita hayaniya bata da daɗi.

A'a, bana yin wannan bikin ranar haihuwa birthday bana yin shi saboda ya saba daga al'adunmu munan. Amma nakan iya ganin abokanai na wanda suke yi, suka iya yin status su na yi post sukan yi taro su yanka cake da wani abu.

A'a, ba ni da dabba. Akwai dabbobi a wanda muke kiwo amma ba na wa ba bane ba. Ni bani da dabba tawa ta kaina sai dai ta gidan mu ta mutane. Shima mun killace su ne a wani waje da ba.

Eh tufafin da na fi so shine na gaya muku akwai shadda sannan kuma ina son irin kaya haka wanda suke launin fari da kuma irin launin ash haka dai sai baƙi. Ina aiki da irin waɗannan kayayyakin sosai. Na fi son farin kaya.

Eh, wayar tawa da yake ba wani babba ba ce ba. Nakan iya ni manual nake yi. Idan ina buƙatar haske zan ƙara da kaina idan kuma ina buƙatar ta ɗan ragu sai in rage ta da hannu na.

Yanzu dai haka bana da, bana da shi amma na yi amfani da shi a baya. Kuma ko yanzu na same shi, zan iya sa shi. Wanda mu muna kiransa Bluetooth a nan. Ko kace iphod haka yana, yafi iya yin sa amfani.

Eh, madubi wanda muke da shi a gida guda biyu ne. Guda biyu ne muke yin aiki da shi a cikin gida, amma yanzu na ga kamar guda ɗaya ne ma ya rage wanda ake amfani da shi. Amma da a baya madubayen da muke da su ƙwaya biyu ne amma yanzu guda ɗaya ne ya rage mana maduban.

A'a, ba na kunna kiɗa a cikin gida. Auwal ni ba ma'abocin jin kiɗe-kiɗe bane. Ba na sauraron su sosai saboda yana ɗan tahimmin da hankali. Ba na samun natsuwa in ina sauraron kiɗe-kiɗe da haka da waƙe-waƙe. Ba na buƙatar su.

A'a, ina da ɗan juriyar tafiyar ƙafa. Ina da juriya tafiya ƙafa gaskiya. Na kan iya yin tafiya kamar awa ɗaya haka. Na iya yin tafiya kamar na awa ɗaya idan hakan ta kama, amma ba na wuce haka dai.

Eh, share ɗaki mukan ware wasu lokuta wanda ake sharewa amma ba kowane lokaci ba. Mukan ɗauka wasu lokutan daban-daban wajen share ɗaki. Kamar, kamar jiya ma mun share ɗakin da muke kwanciya a cikin shi. Mun share.

Eh, ina amfani da guda biyu ne, akwai ƙarami akwai babba. Amma yanzu haka wanda nake amfani da shi guda ɗaya ne babban. Ya ishe ni. Nakan yi amfani da matashin guda, guda ɗaya yanzu, amma ba guda ɗaya ne da ni ba amma na fi aiki da shi.

Wasannin da nafi so shine, wanda nake a waje shine wasan ƙwallon ƙafa. So ƙwallon ƙafa dai ita ce dai babban wasan dana fiso fiye da sauran wasu wasannin. Na fison wasan ƙwallon ƙafa yafi min.

Eh bana kunnawa amma ina sauraron, ina yin jonin ɗin irin abubuwan turawa a Twitter haka da wasu gurara. Amma bana yi a haka a zahiri sai dai a baɗini.

Eh, ina amfani da hannunka. Na fi yin amfani da dama saboda majuratun mutane mu ba damai ne. Yauwa na fi yin aiki da hannun dama, tunda mu wa al'adininmu da wayen mun fi son amfani da abubuwa komai kai ta dama.

A lokacin yammaci anfi kuzari fiye da a lokacin safiya, sabida da safe idan mutum ya tashi akwai gajiya wanda yakeyi na kwanciya da waye. Amma da yamma akan iya samun kuzari fiye da lokacin safiya.

Eh ban cika karɓar kira a wajen aiki ba saboda ba nine oga ba. Ba nine oga ba nine yaron aiki ne amma akan yawan kira ni haka domin a gaya mun wani abu wanda ake bukata ana kirana akai akai haka amma ba wai sosai ba saboda ba nine mai ingwarin ba.

Eh muna shirya ayyuka, mu kan shirya su, yanda zamuyi su, yanda zamu samu sauƙi wajen kammala su. So wannan kawai shine shirin da muke. Ko wace rana dama akwai abun da muka ware. Kan ce wan ummun zu ra kaza, kaza zamuyi.

Eh, zubar da shara akwai wuraren da aka killace domin zubar da ita. Su wannan wurin da aka ware wajen killace shara. A nan ne wurin muke zuwa, muna zuba waɗannan sharan da muka ware. Muka zubar da su a wajajen da aka ware.

Lokacin da ruwa yake zuba nakan iya yin ƙoƙari wajen killace kaina daga ruwan sai dai idan muna aiki. Idan muna aiki kuma hakan ba zai yiwu ba. Za ka iya ci gaba da aiki a cikin ruwan saboda ruwa bai cika yi waɗannan Adam illa ba.

Eh ina iya hawa keke. Nakan iya tuƙa keke in yi tafiya da shi mai nisa. Na iya gasa keke sosai. Na koyi shi tun ina ɗan ƙaramin yaro ne, zuwa yanzu na riga na ƙware tafiya a kan keke. Bana da matsala da wannan bangaren.

Eh, muna son yin wasannin ƙwallon ƙafa. Kamar yadda muka nagaya muku a baya, nakan iya yin wasannin ƙwallon ƙafa yana burge ni sosai. Sai sauran irin wasanni wanda muke kalla kamar ta kwando da dambe.

Eh kujerun da muke yin amfani da su sukan yi mana daɗi, suna da daɗi wajen zama musamman waɗanda suke da irin katifa a cikinsu. So mukan ji daɗin kwan zama a cikin waɗannan katifun. Muna son kati kujera mai ɗan katifa.

A'a, ba na cizon farce. Ba na yi. Idan farce ya taru nakan iya badawa, nakan iya yanke shi kawai ba tare da na ɓata wa kaina lokaci wajen wannan ba. Muna yin ƙoƙari mu yanke shi, muyi cutting ɗin shi. Ba wai mu riga cizon sa muna cire shi da haƙora.

Eh ina son yanayi na damuna, ina son yanayin damuna sannan kuma sai yanayi na sanyi, yanayi na sanyi ma nakan so shi sabida wedar tana da daɗi. Sai zafi, shi kuma zafi ba dai sosai ba sabida yanayin zafi, kowanne yana da advantage ɗinsa amma zafi akwai takura a cikinsa. Nafi son sanyi.

Eh, mun fi son bikin babbar Sallah. So wannan bikin babbar Sallah ɗin mu ya fi mana, anan muna jin daɗin shi sosai. Sannan muka iya yin ƙoƙari wajen muga. Mun, mun yi shi dindimu a cikin bikin. Muna yin kokari wajen yin wannan abubuwan.

Eh nama, nama nafi son balangu wanda ake kamar gasashi da wuta ta ƙasa haka. Sannan ina iya cin kowanne, ina cin dafaffe, ina cin gasasshe, ina cin soyayye, ina cin farfesu kuma ina cin shi a cikin abinci. Duk wanda ya samu ina ci.

Eh, lokacin da muke bacci kamar kwana, muka iya kamar lokacin sha ɗaya haka na dare, sha ɗaya na dare zuwa sha biyu na dare. Wadannan su ne lokacin kwanciya gaskiya.

A'a, bana jin tsoron kwari. Bana jin tsoron su, basa damuna gaskiya. Nakan iya jure kwari, ko da masu cizo ne. Nakan iya zama a inda suke amma bana jin tsoron irin ƙananan wasu ƙwarikaa haka. Bana jin tsoron su.

Eh ƙwai muna dafa shi haka, eh dafaffe sannan akwai soyayye wanda ake yi. Soyayyen da mukan iya dafa shi ba tare da gishiri ko magi a cikinsu da yawa ba haka. Mukan iya dafa shi normal ba tare da gishiri ko, ko wasu abubuwa haka ba.

Eh, lokacin hutu mukan shaƙata kamar mukan samu wani abu haka mu yi shi wanda muke maradinsu a lokacin da ba mu da lokaci. So, iya wannan abin muke yi muna ƙoƙari wajen yin aiwatar da wannan abun sosai.

Ehh ina iya yin iya ƙoƙari na wajen gabatar da shi wannan rahoto ɗin nan. Nakan iya yin iya ƙoƙari na wajen inga na aiwatar da shi rahoto ba, musamman na wasu gurare ko gurin da muke.

Burin mu a aiki shine mu cimma nasarorin da muka ƙuduri aniyyar cimma su. So shine wannan burikan namu, mazamto top leader a bangaren, sannan mu zamto manya manyan diloli a bangaren, ko kuma ce walis masu kuɗi a cikin aikin namu.

Eh nakan iya farkawa kamar karfe huɗu, eh zuwa biyar haka ne na AM safiya. Nakan farkawa da wuri idan na kwanta da wuri dan ko ban kwanta da wuri ba ina tashi da wuri saboda aiwatar da ibada da akeyi da sanyin safiya.

Ba na shan ruwa mai sanyi sosai. Ba na son ruwa mai sanyi saboda lafiya. Muna so mu inganta lafiyar mu ne wajen kare kanmu daga cututtuka wannan suke. Wanda ruwan sanyi yana ba da gudummawa wajen cututtuka su yi girma a jikin mutum. So ba na aiki da ruwan sanyi sosai.

Magance matsalolin aiki da muke yi shine dankarar matsalar da ta auku a lokacin, ko kuma dawowa baya a kalli menene ya samar da matsalar, sai ama ta wannan bangaren, sai a warware ta. Amma warware matsala da matsala, matsala ce.

Eh, abun da nake yi da yamma kafin in kwanta, eh, mu kan yi, zuwa hira wajen abokananmu, wanda ake taruwa a majalisa a tattauna al'amuran yau da kullum, na rayuwar duniya. So muna yin wannan zaman ne, bayan kowacce yammaci kafin mutum ya je ya kwanta.

Eh, ko wanne ina so. Ina son kofi, ina son shayi amma na fi aiki da shayi sosai saboda shi na fi samu. Saboda abin da ya fi ka fi samuwa da shi a wajenka, da shi za ka fi aiki a kowane lokaci, a kowane lokaci.

Eh, ina da fanka a saman ɗakina wadda ina amfani da ita lokacin zafi. Lokacin zafi mukanyi aiki da ita wajen kawar da wannan zafin saboda wannan fanka tana taimaka mana wajen iska da wasu abubuwan da zaka ji daɗin kwanciya.

Ba na son abinci mai yaji. Na fi son abinci wanda yake sama sama haka. Shi ba mai yaji sosai ba, shi ba mara yaji ba. Dan na kan iya cin abinci wanda babu yaji a cikinsa kwata kwata. Amma ba na iya cin abinci wanda yake da yaji mai yawa a cikin shi. Ba na aiki da abinci mai yaji.

A lokacin da muka fa isa wajen aiki, abin da muke fara yi mukan duba aikin da ya kwana ba mu ƙarasa shi ba. Za muyi ƙoƙari mu kammala wannan ayyukan da suka rage mana a wajen shi ofis ɗin sannan sai mu shiga wani sabon aiki in mun gama wannan aikin.

Eh lambar ai, ina iya duba ta, kamar ta ɓangaren skyna. Akwai skyna da muke aiki da ita wajen tantance ita wannan lambar. Muna iya duba ta ta wannan ɓangaren. Ita skyna ɗin nan in ka yi skynan za ta nuna maka wannan abun da ka yi,

A'a, ba wani sa hannu a cikin saƙonni wa'inda muke samu, sannan wasu saƙunan ba wanda suka shafe ka bane ba, ba lalle ne sai ka duba su ba. Amma saƙon da ya same ka, wanda ya zamo naka ne shi saƙon, sai ka yi aiki da shi wajen tura kaima naka saƙo.

Eh, goge haƙori su biyu nake yin shi a rana. Ko so ɗaya. Idan muka tashi da safe in munyi abubuwa zamuyi wanke bakin mu sannan da yamma ma mukan ƙara wanke bakin mu. Muna yin shi su biyu a wuni.

Eh ina karanta jarida a waya, sai dai a waya amma jarida ta haka wada take personal. Idan ba gadonta ne ba bana nemanta amma in dai na ganta haka available na kai iya yin aiki da ita. Amma jarida in je in siyo ta da kuɗina bana yi.

Eh, ɗaure ƙulli mukan iyayi. Muna iya ɗaure ƙulli a ciki saboda muna iya ƙulli a baka katamau, a wajen aiki wanda mutum shi ba zai iya sunce shi ba, ba zai iya kunce shi ta daɗi ba. Muna iya ɗaurewa da igiya,

Eh, sai dai raho ba rahoto ba ne, sai dai postin haka. Wannan ni ba ɗan jarida ba ne, ba zai yiwu ace ina rubuta rahotanni ba. Amma na kan iya yin postin a shafuka na, na sada zumunta, kamar so uku a wuni ɗaya haka.

Eh, ba na yin wani harsashi lokacin tukwu-- eh, lokacin barci. Na kan yi addu'a ne yayin da zan kwanta. Sanan mu kan kwanta lokacin da muka kammala wasu ayyuka namu wanda duk bai mun gama su ba, amma akwai ga mu kwanta ne.

Eh, muna kallon taurari ko dai mu kalla hasken kawai wata. Amma bana wani killace wani lokaci wanda zan ce zan ringa kallon taurari. So muna kallon wata, farin wata idan wata ya fito, to garin ɗaga wannan kan kallon garin watan nan mu kan iya ganin su wayen nan taurarin.

Eh ina raraba abinci da mutane saboda nakan iya cin abinci ni kaɗai haka sometime. Ina ware kaina wajen na ga na ci abinci ne kaɗai amma ba wai ina ƙyamar mutane ba. So idan ta kama ina je wajen abokanai na muna cin abinci tare da su.

Eh muna yanka farce ne sau ɗaya a mako, kama ko duk kwana goma haka ko kuma duk bayan one week. To, wannan lokaci ne wanda muke yanke farcenmu da wasu abubuwa. Yakan iya ɗauka kwana takwas gaskiya kafin na kammala wannan yanka farce ɗin ko kuma in ce ina bukatan ƙara yanke farce ɗina.

Eh jadawalin aikin mu mun riga mun fitar da shi sai kowane lokaci da lokacin abin da za a yi kamar da rana kamar da safe akwai abin da za a yi da yamma da rana akwai abin da za a yi da yamma akwai abin da za a yi kafin a tashi to muna ware wa yan nan lokuta mukan yi ware su waje kafin mu yi abin da za a yi.

Eh sa hannu wanda muke muna yin shi ne a banki ko wani form haka ko wani abu wanda mutum zai sa hannunsa. So ina sa hannuna wanda du wanda ya gani ya san ni ne nasa. Wannan shi ne ina sa hannuna yanda nake kuma ina aiki da signature ne gwaƴa ɗaya.

Eh bin ƙa'idojin aiki dole ne, dole ne saboda ba ka isa ka ce ba za ka bi ƙa'ida aiki ba sai dai shi aiki ya ce ba zai bi ƙa'idar ka ba. So dole akwai this strategy da ka ware na abu, to dole sai ka bi umarnin aiki. Shi aiki shi umarninsa ake bi ba wai shi yake bin umarnin ka ba.

So an haife mu ne a watan ruwa, watan August. A watan August aka haife ni a shekarun baya. Kimanin wajen kusan shekara yanzu ashirin da wani abu kenan. Ashirin da sama da ashirin da shida. To wannan shine wannan watan da aka haife ni.

Eh akwai manufofi wa'inda muke dasu masu ƙarfi, so kana yin abu ne kana ban shi da addu'a kana ƙoƙari, amma kana taka Allah na tasa kuma Allah ta Allah ita ce daidai. Amma muna da manufofi masu muhimmanci sannan muna da manufofi na nagartawa wanda muke son cimawa. Idan haka.

Eh ina amfani da gidan sauro net, saboda, mu anan inda muke muna da sauraye sosai. So muna amfani da net wajen killace kanmu daga wannan sauron. So wannan sau-- eh net dinnan da muke sawa yana bamu kariya ga wannan sauron, musamman lokacin dare wajen kwanciya.

A'a, ni ba tela bane ba, bana iya ɗinka tufafi gaskiya. Saboda ba tela bane ni. Teloli, bana daga, saboda ban iya komai a harkar tela ba ma. Tsaya na koya ba, kuma abun baya gaba na tun da ba aiki na bane.

Eh muna fatan samun, amma a wasu manufofi nama a cikin wannan shekara da muke ciki, wadanda ikon Allah za mu iya yaƙo ƙarin mu za mu yi aiki tuƙuru sannan za mu yi addu'a. Za mu nemo sahalewa. In Allah yadda za mu nemo wajen Ubangiji saboda shi ne mai yi mana.

Eh muna yin ciniki a kasuwa, daidai gwargwado. Mutane suna jin daɗin kayayyakinmu saboda haka dole mutane suna iya turo abokanansu wajen siyayyan wani abu. So muna ciniki a kasuwa daidai gwargwado ba za a ce bama ciniki ba, muna ciniki.

Eh shagon da na fi son zuwa shago ne wanda za ka je ka samu sauƙin kaya wanda za ka siye fiye da yadda ka same shi a wani guri. Za ka samu sauƙi, yauwa toh sauƙin nan shi ne yake sa masu son wannan zuwa wannan shagon nan saboda ya samu wani abu.

Eh ba zan ce rubutuna yana da kyau ba saboda na ƙware a ɓangaren rubutu. To kamar wanda in yaga abin wanda bai sababa zai ce bashi da kyau. To mukan iya yin wani abun cikin ƙwarewa wanda ba za muyi shi da salo ba. Kawai wanda ƙwararre in ya gani zai gane me ake nufi. To rubutuna nakan iya yin shi, amma in ka gani ba za ka ce wannan eh beginer bane ba.

Eh muna amfani ne, ni ina amfani da ruwa pure water ba mai tsada ba. Ina amfani da ruwan pure water ne wanda a rana kaman na naira ɗari ma yakan iya isata. Amma da na roba ne wanda zaka lissafa shi tunda shi yana da tsada, zaka iya shan kamar na ɗari takwas ma a wuni.

Eh, ina ƙoƙarin kare wayata daga virus, na wasu abubuwa kamar irin virus haka wanda zai shiga cikin file ɗin wayar. So muna yin bincike, zan muga wane application ne ya kawo mana tangarɗo wajen wannan kawo wannan virus ɗin cikin wayar mu sai mu kawar da shi.

Eh, lokacin da nake cin abincin dare lokacin bayan sallar magariba ne mu a nan. Around 8 haka, 8 PM. To wannan shine lokacin cin abinci ko kuma less than 8 kamar 7, 7 PM haka.

Eh ina cire takalmi a cikin gida, kamar in zan shiga ɗaki ko wani abu amma in tsakar gida ne haka zan yi yawo bana, bana cirewa. Ina abubuwa da takalmana da suke hannuna ne, bana yin aiki da wasu abubuwan dole sai da takalmana.

Eh muna kulle ƙofa kullin ta wajen gida, idan za mu kwanta bacci da daddare, saboda gudun shigowar miyagun dabbobi ko kuma, kare haka ko kuma ɓarayi. So, idan za mu kwanta kullin muna rufe ƙofofin mu, sannan muna rufe tagogi,

Eh ina cin abinci da cokali ne. Galibi ma nakan iya daukar lokaci mai tsawo wanda ban ci abinci da hannu ba. In dai ka ga na ci abinci da hannu sai dai in bure da ni zan riƙe shi kawai da hannuna a yawan. Amma duk wani abu wanda zan ci su ina yin aiki ne da, da cokali wajen amfani da shi.

Eh, na fi son taxi saboda taɗan fi sauri amma Voks tana da balance wanda za ka iya idan kuna tafiya za ka je wani waje taɗan fi balance amma ita akwai ɓata lokaci. Amma taxi tana da sauri saboda mutanen da za ta ɗiba ba su da yawa.

Eh muna cin ma muna cin ma wannan manufofin tallace-tallacen saboda a garin wannan tallace-tallacen wani yakan iya ganin abu sai ya neme shi a wajenku kuma ta sanadiyya wajen wani wanda ka sani.

A'a, ba na da ɗabi'ar ɗaukar hotuna. Ba ni da ɗabi'ar ɗaukar hotuna dan nakan iya ɗaukar lokaci mai tsayi kafin in yi hoto. Dan kaina ni wani in ya tambaye ni hoto, zan ce mai hoton, tsoho ne sai dai in je social media inda na taɓa yin posting sai in ɗauko hoton sai in tura wa mutum. Amma nakan iya ɗaukar shekara biyu, shekara uku dan ko biki za ayi ko wani abu za ka sameni ni nake wa mutane hotuna.

Eh, abubuwan da muke yi don nishaɗi, mukan fita wajen abokanan mu haka wani zubin, sannan mukan iya zuwa wajajen kallon wasanni na wasu abubuwa kamar irin wasannin ƙwallon ƙafa ko wasannin wani abu. Wannan shine muke dan zuwa don nishaɗi.

Eh ina son kallon wata da daddare, saboda idan wata ya zo kamar ya kwana sha huɗu, yana yin haske sosai, gari yana yin kyau. In ka kalleshi kamar musamman a bakin teku zakaga yana da kyau sosai. Ina son kallon wata, idan ya fito da hasken shi,

Abubuwan da yafi muhimmanci a kasuwanci shine kula da asara, kiyaye asara fiye da samun riba. Wannan yana da matuƙar muhimmanci a cikin kasuwa sannan gane menene yake kawo matsala a cikin kasuwa. Shima wannan yana da muhimmanci sosai.

Rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Ranar Juma'a ta fi kowace rana mu a nan wurin rana ce mai muhimmanci, mai girma, mai daraja, mai tarihi. So ina ƙaunar ranar Juma'a sai kuma ranar Litinin. Waɗannan su ne manya manyan ranaku waɗanda muke ji da su.

Eh aiki ina kammala aiki lokaci zuwa baya lokaci ba wai dole bane sai ka kammala aikin ka da gaggawa. Muna bin abun ne a dakan daki daki, so kowane lokaci ka gama shi.

Eh, abincin gargajiya wanda na fi so shine gaskiya, eh, kwaɗo na zogale. Akwai kwaɗo na zogale a ciki sai kuma kamar ɗanwake haka shi ma.

Eh, ɗakina yana son yi haske amma kafin in kwanta bacci. Idan zan kwanta bacci ina kashe hasken. Amma haske ai abu ne mai so wanda mutum yake son shi. Ina son amfani da haske amma indai zan kwanta kwana nakan iya kashe shi wannan hasken saboda samun hutun ƙwaƙwalwa.

Eh ina iya jifa dutse sama. Nakan iya jefa shi daga wani waje zuwa wani waje. Ina iya jifa dutse sama sosai ya yi ni sama. Ina ƙoƙari wajen inga na aiwatar da wannan abubuwan.

Eh ina iya yin aiki da kwamfuta, ina iya operating dinta, kama desktop ko kuma PC haka system haka mai kyau ko CP haka irin HD duk ina iya yin operating din su ina iya downloading a ciki ina iya turi sannan ina iya yin extension.

A'a, bana cin goro. Bana tauna goro amma ina cin dangoginsa kamar wani zubin in ta kama, maka in iya taɓa namijin goro haka. Na ba ta ammali da a irin dabino da wasu abubuwa. Mu anan cin goro da yawa yana da illa ga lafiyar mutum, toh gudun haka ya sa nake ɗan jajja baya da shi.

Eh, du gurin da zan zo ba na zuwa gu da farko gaskiya. Yana zuwa gu lokacin da mutane suka fara taruwa ne. Dut taron da zan je na kan iya yin haka. Ba wai ina zuwa bane randamali. Na kan iya zuwa daga baya.

Eh, ƙalar takalman da na fi so, na fi son takalmi kamar san, eh slippers hakan normal ko kuma takalmi dai haka wani wanda ake aiki da shi. Nakan iya yin aiki da irin wa'innan takalma. Amma bana aiki da, ban cika sa irin kombos sau ciki haka ba. Ina amfani da slippers haka ko wani abu.

Eh, gidan abinci mu nan bamu da standard wani wajen abinci. Mukan iya zuwa kawai duk inda ta kama mutum yaji yunwa zai nema wani gidan abinci ne a nan mafi kusa. Kawai sai ya samu ya saya abin da zai siya bana da standard wajen cin abinci ni. Ko ina na je ina iya ci.

Eh cin abinci muna yin shi ne kawai muna siyan wanda akwai masu kawo abinci cikin kasuwa ko wajen aiki. So muna siyan abinci a wajensu ne. In sun kawo, in ba su kawo kuma muna fitawa muje mu samo shi a dai inda yake haka mukeyi. Ba mu da wani wataƙami wani waje wanda muka ware mu ci lalle a nan za mu ci abinci ba ma yin irin wannan abu.

Na fi son gudun fanka lamba biyu. Lamba biyu ya fi mun. Ina son gudun fanka lamba biyu. Idan akwai wutan lantarki mai ƙarfi, na kai niyyar yin amfani da wannan lamba biyun, suna fujin daɗin wannan gaskiya fiye da sauran lambobin.

Eh, lokacin wanka kamar lokacin munfi yin wanka da safe kafin mu fita wajen aiki ko kuma da yamma bayan mun dawo daga wajen aiki. Waɗannan lokutan sune gaskiya mafi kyau lokacin wanka wanda muke da shi. Amma inba waɗannan lokutan ba, kawai sai dai an samu dai wani time ɗin haka kawai individual ko wani abu. Amma babu standard time a cewa nan da can shi za yi aikin koba da shi za ayi ba.

A'a ni bana wani son wajen canza wajen aiki a yanzu bana da wannan ƙudurin a cikin raina. Su amma idan mutum ya samu wanda yafi nashi to zai iya canzawa amma yanzu dai bamu da wani buri wai ne ko ƙoƙarin wai mu canza wannan abun. Bamu da wannan shirin gaskiya. Sai dai daga baya kawai idan an samu canjin kawai an riga an same shi.

Eh fure wanda na fi so shine nan kamar fure haka dai wanda ake amfani da shi amma natural ba irin na roba dinnan wanda ake ƙirƙira ba. Na fi son launin ja mai haɗe da irin yala yala haka. Na fi son irin wannan fure din.